Kwarai kuwa ina amfani da matashin wuya yanzu ma haka da nake wannan magana da matashin wuya a wuya na saboda shi matashin wuya in babu matashin wuya ma ni bazan iya bacci ba ko na ma samu sukuni dai saboda dole sai na ɗan ji wani abu ya tokare baya na da zan samu in sama, in samu sukuni.

A duk inda ta kama ina kwana ina kwana a gado ina kwana a ƙasa amma shi a ƙasa in aka ga na kwana a ƙasa to maybe nayi ƙwallo ne nayi training na gaji shine na fi jin daɗin na kwanta a ƙasa saboda jikina ya fi sakewa muscles ina sun fi waiwatsawa na fi jin daɗi zan tashi in ji ƙarfi a jikina in ga bana jin wani abu amma in na kwanta akan gado zan iya tashi jikina duk yayi tsami haka saboda yanayi na gado.

Nafi son biredi bugun ƙato, wato wanda ba a yayyanka shi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ba, wanda sai dai ka kama ka yanka. To nafi son irin shi sabida yafi mun daɗi. In ka haɗa shi da ƙwan ka, no wayyoo daɗi, daɗi kashe ni kenan, bugun ƙato. Agege bread, bugun ƙato, bugun ƙato yafi daɗi.

Ina zuwa shagon da yafi gani na da mahimmanci, yafi gani na da daraja. Wanda in nace a bani abu kawai za a bani ko zan bada kuɗi ko bazan bada ba. Saboda an san ni mutum ne mai daraja kuma ina kare mutunci na da daraja na da martabar gidan mu. So ina zuwa inda sukafi gani na da mahimmanci, sukafi daraja mutane wanda suka san darajan mutane, wanda suka san mahimmancin kasuwanci suka iya kasuwanci. Ba kowane irin shago nake zuwa ba.

Eh wani zubin maigida yana tambayan mu shawara, mu bada shawara akan in zai siya wata mota haka ko in zai yi wani abu da mu ne muke, mu ne muka fi amfani da abun ko mu ne muka fi sani yanda abun yake. Tabbas yana tambayan mu shawara sosai ma kuwa saboda ai in baka tambaye shawara ba zaka je ka fada wani abun ko ka siya wani abun da bai kamata ba ko bai dace ba.

Gaskiya ba zan iya kirga bokitai da muke da su a gidanmu ba saboda muna da bokitai da yawa. Bokitai ne sun fi hamsin ina gani in za'a fara kirga wa saboda yanzu ko ni a yankinma haka za a samu bokiti sun kai. Ina ga guda goma aƙalla kenan za a samu guda goma, balle ace a shiga cikin gida, dakin girki, ɗakuna guda biyu, falo ɗaya, falo biyu a ƙasa za a samu bokiti yafi hamsin a gidanmu.

Eh gaskiya ina shirin fai faya a ƙarshen mako. Wato in je shagali kenan, in dai mako yayi kyau gaskiya ƙarshen mako shagali zan tafi. Zan tafi nai shagali saboda kwana biyu ana cikin tausayi. Akwai tausayi a ƙasan nan namu, akwai tausayi a ƙasan nan namu da muke ciki. Wallahi Tallahi in ba laba dan muna gode ma Allah ba amma tausayin da ake ciki ya wuce inda ake tunani. Ina gaya maka tausayi iya tausayi, tausayi ba kama hannun yaro.

Kullum ina kunna Bluetooth saboda in zan yi classes ina ɗauko earbud dina ne in saka. So Bluetooth dina ko da yaushe a kunne yake saboda at any time zan yi ɗauko earbud kawai in saka a kunne. So kawai da kanshi yake kamawa saboda Bluetooth dina is always on. And ni kawai ko da yaushe Bluetooth dina yana kunne. Sai maybe in zan yi wani abu ne haka da yake requiring sai na kashe Bluetooth, to shi ne nake kashe Bluetooth amma ba na kashe Bluetooth dina. Bluetooth ina ko da yaushe a kunne yake.

Eh, muryan ai akwai lokacin da za ta yi ƙarfi, akwai kuma lokacin da za ji ta a hankali. Saboda akwai wani wurin da in ka je in ba ka ɗaga muryanka, ka yi hayaniya ba, ka yi wajijiya, ka yi haya, ka tada zaune tsaye, raina ka za a yi, za a ce ji wani sakarai. Amma in ka zo ka yi hayaniya, ka ɗaga maryanka, to a nan ne za a zauna lafiya. Akwai kuma wurin da dole in ka je, shi wannan wurin a hankali za ka yi magana. Saboda ma in ka ce za ka ɗaga muryama, fitar da kai za a yi. Ko a kira masu gadi su zo su fitar da kai ko yan sanda ma wani wurin. So dole sai ka yi magana a hankali. So shi rayuwannan kawai za ka san inda za ka ɗaga murya kuma za ka san inda za ka yi a hankali. Amma ni magana na tafi zuwa a hankali gaskiya.

Eh ina shaƙatawa ne a wuri, a wurare da dama. Akwai lokacin da zanje ina, ina buƙata in tafi wurin shaƙatawa kaza ko in tafi hotel kaza ko in je joint kaza. Gaba ne dai inda wurin shaƙatawa ne. Na fi son na ganni da mata ake waya da ni yauwa saboda su babu karuwai a wuri. Wuri baya daɗi. Karuwai su ne mazauna, su ne dole in aka je shaƙatawa dole a je da karuwai.

A'a, na fi so kamar yadda wayana yake a dark mode haka nima na fi son ɗakina da duhu. Ban cika wani san ɗakina yana yin haske sosai ba saboda kawai ni night crawler ne. Ɗakina ya fi zama a duhu. In ka shigo ka ga duhu to kawai ka yi ma ka zauna a haka ka ci gaba da yadda ake yi. Bawai mahauka ta bane mu da muka fi son ɗaki yayi duhu. Hasken ne kawai ba ma san shi ko da yaushe amma akwai lokacin da kuma muna buƙatan haske saboda shi haske rahama ne. Dola a buƙaci haske kuma muna kyauta da zaton ƙarshen mu, ƙarshen rayuwar mu muga haske.

Eh an koya mana yin rubutu da sauri tun muna makaranta ana ce mashi dictation ke nan, saboda in baka iya ba in ka je university za ka sha wahala, So tun muna secondary, tun muna primary school ma to be precise, tun muna primary school, aka koya mana, aka ɗabbaƙar damu akan hanya yanda za a dinga gaya mana kawai muna rubutawa, saboda in mun je gaba mu samu sauƙi, kuma mun ga amfanin yin hakan sosai. Yes, rubutuna ina buga rubutu da sauri gaskiya, na iya buga rubutu da sauri.

Eh ina sauraron rediyo in ina cikin mota, saboda ba na jin waƙa ne, so dole in ina cikin mota zan kunna rediyo. Sauya saboda haka ina sauraron rediyo. Amma ba wai in ina zaune a gida haka ko ina ɗaki ko ofis in kunna rediyo ba, a'a. Dole sai ya zama na ina cikin mota ne shine kawai na ke ji rediyo. In zan yi wata ɗaya ban shiga mota ba ko ban tuƙa mota ba to ba zan ji rediyo ba, wata ɗayan nan ko sau ɗaya.

Ina zuwa kasuwa a duk lokacin da nake buƙatan zuwa kasuwa, shi kasuwa ana zuwan shine a lokacin da duk buƙatan zuwanshi ya taso. So gaskiya koda yaushe zan iya tashi in tafi kasuwa. Ba wani specific lokaci ko rana da nake zuwa kasuwa. A kowane irin rana ina iya tafiya kasuwa. Kai a kowane irin rana ma ina zuwa kasuwa ba wai ina iya kowacce irin rana ba, ba ranar da banje kasuwa ba.

Wane wasa nake son yi? Ina sanyin wasan Mama da Baba. Wato wasan nan yana da daɗi sosai. Duk duniya babu wasan da nake sanyi iri wannan wasan musamman ma a ce ma, macen ma a gina take tana da baya, bayanta ya fashe ya tarwatse innalillahi to an gama wannan wasan da zamu yi da ita yafi kowane wasa a wurina.

Buri na aiki shine nagan na sama, some certain na samu nayi making, na sayar da motoci. Shine babban buri na gaskiya. Na san nagana fara saida motoci yanzu a haka a halin da nake. Har yanzu ban taɓa saida mota ko ɗaya ba. So babban buri na aiki shine nagana saida mota. Ni ma to sayan ka gani na saida mota to na san alhamdulillah za a yi kasuwa da ni.